A'a! Gaskiya banda katin kasuwanci, ina dai yin kasuwanci na ne kawai. Amma dai, ban da wani katin kasuwanci da ya siyar. Kasuwanci na kowa ina yin shi amma ba, ban da wani kati ko katin shaida, ko katin wani na kasuwanci.

Ina yadda nake gina dangantaka da kasuwanci? Eh ni fa na, ba wa kasuwanci na muhimmanci da cike shine abun da na, neman kuɗi. So dangantakar gaskiya, do ina bashi muhimmanci amma dai ba kamar yadda nake ba wa kasuwanci na, eh kulawa da.

Bikin da na fi so shine bikin irin koroso. Ana rawan koroso, ko kuma, eh dai kawai kalan bikin da nake so dai inje in samu koroso ire-iren su dai kawai. Bikin da na fi so kenan gaskiya shine kalan bikin da nake so.

Gaskiya abun, abun sha da na fi so banda wani abun sha da na fi so fiye da shayi ko kuma an samu chilled coke mai sanyi sosai sosai shine nake so gaskiya. Coke, an samu coke mai sanyi ko kuma an samun shayi. Gaskiya abun da na fi so ƙenan shine.

Eh, in naga ayyukan ya mun yawa gaskiya nakan raba, nakan raba. Bawa wasu suɗan taimaka mun amma dai kan gaskiya ina yi dai amma nakan raba gaskiya. Bawa wasu su taimaka mun, su taimake ni daga ƙaza ƙaza. Ba ko wani aiki nake yi ne kaɗai ba gaskiya. Umm, ina raba.

Gaskiya ba na kuka lokacin yankan albasa. Yankan albasa lokacin shi ai, gaskiya ba na kuka ni. Duk da cewa albasa yana shiga idona wani lokacin, amma gaskiya ba na kuka kam. Kuka kam ba na yi. Kuka bana yi. Ya shiga idona rufe shi kawai nake yi, kawai shikenan.

Eh gaskiya ina ƙetare ƙafafu. Ina ƙetarawa gaskiya lokacin zama ina ƙetarawa gaskiya. Toh abubuwan ne dai toh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Ina ƙetarawa. Yanda ina ƙetarawa dai kawai.

A'a gaskiya bazan ce ina yi kullum ba, bana yi ba kullum nake motsa jiki ba, ba kullum ba. Sai lokacin da na tashi da kasala shine nake yawan motsa jiki amma dai gaskiya bana motsa jiki kullum. Bana motsawa kullum. Sai lokacin da na samu maybe-- bana motsa jiki kullum kawai.

Gaskiya yadda nake abu, haɗuwa da abokan ciniki mafi yawanci shine in sun ga kayayyaki ko abubuwan kamfanina ya yi musu su mafi a'ala dai gaskiya, sai su tuntube ni ta kafafen sadarwa ko kuma su tuntube ni ta waya. So gaskiya haka muke haduwa.

Eh gaskiya, gaskiya ni ba ha-- ni ba dami ne ba, ba hagu ba. Ni ba dami ne gaskiya. So ni ba hagu, ba bahago bane. Yaya ta ce ba haguwa. Amma ni hannun dama nake amfani da shi wato right hand ni ba dame ne.

Gaskiya na fi son takalma open shoe da kuma half cover. Eh haka na fi so. Ko kuma wani lokacin ina son cover shoe ko takalman ƙwallon ƙafa takalma ball kenan ina son haka. Eh gaskiya. Abun da na fi so kenan sosai.

Gaskiya ina yankan farce sosai da sosai. Ina iya yanka farce gaskiya. E, farce na ban fiya ason ina barin farce na ya taru ba. Ina yankan farce sosai da sosai gaskiya. Farce na bana so yana taruwa. Ina yankawa irin sau, sau uku ko sau huɗu a wata.

A ciki nake kwana, bana kwana a waje gaskiya bana kwana a waje. Ni mutum ne wanda yake da ɗan tsoro gaskiya. Bana kwana a waje, a ciki ɗakina nake kwana ni kaɗai Alhamdulillah gaskiya. Ni kaɗai nake kwana kuma a ciki nake kwana.

Gaskiya da na ke magance damuwa. Na yi zamanin kiwo sosai. Nazar na aiki na yi, so daga nan in samu na yi abin da ya kamata gaskiya. Haka na ke magance damuwa.

Eh gaskiya jaka da nake kai irin normal jaka ne dai ba irin ko jakan tafiya ba ne. Normal jaka ne, jaka ne irin dai dai dai hakan nan. Irin jakan kenan da nake magana kenan shi.

Gaskiya yadda nake ta faɗin nan a yi, ya bambanta daidai yadda mutane suke yana sika gaskiya. Ni irin mutum ne mai son ta fama dai na, na nawa ya sha bambam da yadda wasu suke shirin gaskiya.

Ina rabawa gaskiya. Ina rabawa amma ba wai mafi ba sosai ba. Ina rabawa gaskiya. Shiganen fita nan, shiganen fita nan, shiganen WhatsApp ne, TikTok, Snapchat, Twitter, Facebook duka, Instagram ma duka, Threads, Telegram duka.

Gaskiya ina amfani da tsintsiyan zabori. Ko in ce tsintsiyar kwakwa, shine tsintsiya da muke amfani da shi gaskiya. Ba na amfani da wata tsintsiya bayan wannan tsintsiyan. Wasu na amfani da tsintsiyan laushi amma ni tsintsiyar kwakwa nake amfani da ita.

Eh gaskiya mafi lokacin faɗuwar rana ina, ina na engage akan abu, a abu shiyasa ban cika, ina son gani ka amma kuma gaskiya ba zan cika gani ba. Amma ina son kallo gaskiya shine answer.

Eh, gaskiya bana son abinci mai yaji. Gaskiya bana son abinci mai yaji. Abincin da na so kawai, yadda yanzu kamar haƙori na, na ciwo harshe na, na samu tongue ulcer. Gaskiya bana son ci abinci mai yaji.

Gaskiya ina biyan kuɗi ta waya. Amma dai to bansan kuɗin me kuke magana ba. Amma dai ina biyan kuɗi ta waya sosai ma, sosai. Ba, ba wani magana ba. Ina biya sosai sosai gaskiya.

Fiye da na ke son zama na zauna wuri shiru haka nan. Duk shi ne yadda na ke wurin da na ke son zama gaskiya. Bana son zama wuri, in ji wuri mai tashin hankali ko wani abu hakan nan. Gaskiya wurin da na ke son zama shiru, in ji wurin shiru haka na ke so.

A gaskiya bana amfani da ajia a yanar gizo, bana amfani da shi. Kawai dai ina amfani da yanar gizo yadda yakamata dai kawai. A'a dai bana amfani da ajia a yanar gizo, bana amfani da shi, ko kadan.

Ah, kwamfuta ka ina amfani da shi sosai sosai tun ban ka yi wani. Wa'alaikum assalam, wa'alaikum assalam. Ina amfani da shi sosai da sosai. So, mafi yawanci ne ina amfani da shi.

To aini ban sanma mai nene sauro net ba. Bana amfani da shi gaskiya. Net da 4 nake amfani da su amma shi wannan baya ɗaya daga cikin wanda nake ra'ayine kawai. Bana amfani da shi ko kaɗan. So in dai abu baya ra'ayina ni bana amfani da shi. Just.

Gaskiya lokacin ruwa ma bana fita. Amma in bama ya kama dole bakam, bana ma amfani da lema ko kaɗan gaskiya. Ban amfani da lema, bana amfani da shi. Lokacin ruwa bana amfani da lema. Amma in bawa ya kama dole ba, bana amfani da shi.

Eh ai gudun fanka da nafi so biyar nake last extreme and an kai shi turaci ƙarshe ba wasa ai Oyoyo no be lie ba no a a cap ba wani maganan capping kawai shine na ƙarshe extreme and five kenan.

Shugaban aikina, bos nawa kenan aikina yana son magana na dangantakarmu kaman irin na yaya da ƙani ne. So shi in ma bai ganni a wajen aiki ba gaskiya kira ni aiki yace "ya! Chim shi ƙalau shige ya san ba kasafai ba ne bana zuwa aiki.

Gaskiya ina addu'a kullum. Wai, haba! Dole in addu'a ai kullum, kowane lokaci ina addu'a. Bayan nayi salloli, in zan kwanta barci sai in addu'a. In na tashi in zan ƙara, koma yaushe dai kawai yawanci ina addu'a gaskiya. Ina addu'a, makamin mumini kenan ai.

Gaskiya babu, ba zan ce akwai oke ƙasa irin ƙasan kogin nan ne yashi, yashin kogi ne. Amma dai gidan akwai interlock ne shiyasa. Amma dai yashi kan yashin kogi ne a gefen flower but amma ƙasa kan normal ƙasa ba ƙasa interlock ne.

Ina cire takalma a gida gaskiya. Ban iya yawo da ina tafiya ina yawo da takalma a ƙafafu nawa. Don bana jin dadin yin haka kawai. Gaskiya bana jin daɗi a haka. Na cire takalma sosai. Bana zama da takalma.

Gaskiya ina sawa tulu kullum. Ina saa turari, ina heza tilaari kullum. Ina fi sawa. Sama baa tilaaran nan. Ayii baa girmaanaa bane ayii. Ina heyi sawa kullum, kullum. Alhamdulillah, ina saa tilaari suusay, suusay maa. Ina sawa suusay maa.

Kai, ayi internet kan aiko ma da yaushe ina amfani da internet gaskiya. A'a, a'a, ayi internet yanar gizo kam ai ayi, yan adewa gaskiya. Ko wani lokaci ina amfani da internet. Ko a rana ina yi yana kai a kalla su ashirin ko talatin ma. Yana kai su talatin.

Ina, eh ina iya busa, eh gaskiya ina busa. Amma dai to, ba kowane lokaci ba. Ni irin mutum ne wanda bai da irin matsalan, abu dai kawai ni banci ka bawa kaina wahala akan abu ba kawai. Shiyasa? Engaging kai na nake kawai.

Gaskiya ni fim in ya wuce ƙwallon ƙafa, ƙwallon ƙafa ma ba fim bane. Amma dai ina kallon fim na China. China fim ne yafi burgeni gaskiya. Bana wani, bana kallon wasu fina-finai na shirme. Da ko in ga China ko action movies irin na America ko Korean movies to bana kallon wasu fina-finai kamar bayan wa.

Eh gaskiya ina koyon wata yare. Ina koyon yaren Indonesia, ina koyon yaren French, ina koyon yaren Spain, Spanish kena, ina koyon yaren, um, Portugal, Portuguese kena. Da sauransu dai, yarukan suna da yawa ina koya gaskiya, ina koya.